Ina yin nisan tafiyar kamar kilomita ɗaya haka ko rabin kiro- kilomita, musamman ma a kullum. Daga inda nake zuwa in ci abinci, inda nake zuwa kamar irin su kallon ball da kuma motsa jiki haka, ina- nakan cinye, ah, kilomita biyu ma haka a rana. Amma dai mafi yawan nisan tafiyar da na fi yi baya wuce kamar mil ɗaya.

Dakin da nake kwana daban, dakin kuma da nake sauran abubuwa na na rayuwa daban. Don haka iya kwana ne yake kai ni ɗakin, amma hakan yakan sa nakan share shi kaman sau ɗaya a rana. Wani sa'in ma bana share shi, amma da kamar a can nake yin komai da komai dina, to zan dinga share shi ko da yaushe.

Takalma uku nake da su, ɗaya shine nake yawo da shi a gari, ɗaya kuma wanda idan nayi kwalliya nake sawa, ɗaya kuma ya fara mutuwa na ijiye shi, wanda nake yawo da shi a gari da shi nake yin wanka na. Eh, takalma guda uku ne nake da su kuma hakan ya burge ni sosai.

Eh ina sanya agogo a hannu, amma yanzu haka ban da shi. Amma ina sanya agogo kowace ƙira. Bana zaɓar wani kamfani wai in ce sai kamfanin Rolex ko waye, ko wanne ina sawa kuma yana min kyau. Musamman ma abin da ya sa yanzu haka ban sa agogo shine, ba waidan a duba saboda duba lokaci yanzu kowa yana da waya. Shi ne ya sa.

Eh ina iya siyan kaya a yanar gizo. Na sha siya ma ba sau ɗaya ba kuma zan cigaba da siya. Hakan yana burge ni. Ina siyan kaya idan ta application ne kamar irin su Ali Express da kuma Temu amma ni ban taɓa siya a su ba. Ina siya kamar a Facebook ne aka kawo mun kaya wajen ƴan kusa da mu ƴan Kano irin Shadda haka da Yadi su na fi siya, su na siya ma.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar rake ko kankana haka da sauran waɗanda kowa a al'adance yakan sha kuma babu matsala amma duk wanda aka ce ba a sha nima bana sha. Eh haka nake, ni bana sha.

Yanda nake yanke sha yanda nake yanke shawara a aiki shine, da farko nakan fara zuwa in ga, in saita lokaci da kuma jadawalin yadda aikin zai gudana. Idan hakan ya yiwu sai in sanar ko kuma ni in je in yi aikina da kaina. Don kuma bai yiwu ba sai in canza wata shawara.

Yanda nake tsarawa shine bayan na tashi da safiya, sai in ɗaura niyyar yin duk wani aiki mai mahimmanci a gabana. Sannan kuma sai in ije wayata da kuma sauran abubuwan da za su ɗauke mun hankali sai in fara aikin. Sai na gama sai in koma kan sauran wani. Sannan idan ina yin wannan aikin bana komawa kan wannan aikin sai na gama da wannan nake tafiya kan wani.

Eh, ina yin kiran bidiyo wato bidiyo call musamman ma a manhaja ta WhatsApp ko kuma Facebook. Eh, na sha yin hakan ƙwarai daga ba sau ɗaya ba, amma ba ko da yaushe na fiye yi ba. Don ba ko da yaushe na kan samu lokacin yin ba kuma ba da kowa na ke yi ba.

A banki na kawai na ke ajiye kuɗi kuma a shi na ke tara kuɗi na ba ko ina. Idan na ijiye a ƙasa, duk inda na, na ɓoye shi, na kan zuwa idan matsawa ta, ta tashi, na kan je in ɗauko. Amma in dai banki ne ya kan ɗan mun wahala, wahalar ɗauka fiye da yanda zan ɗauka a ƙasa. Na san kash yana da.

Ba na son gurare masu hayaniya. Musamman ma yawancin aikina ni ba sa son hayaniya. Kamar lokacin ni crypto na ke yi, ba na son ko da ya ce gurin da na ke yi ana hayaniya saboda dauke hankali da kuma sa a ce dole kamar kai sai ka shiga cikin magana. Ba na son haka. Aiki na kawai na ke yi.

Ina sanyawa amma ba sosai ba. Nakan sanyawa lokaci zuwa lokaci. Nakan saita kamar alam wato tunatarwa ƙararrawa kenan. Shi nafi saita wa idan ina so in yi wani abu kuma naga zan iya mantawa sai in saita shi ƙararrawa sai ya sanar da ni. Idan lokacin ya yi in na duba sai in ga eh ai gashi lokaci kaza yayi musamman ma saboda gudun makara.

Idanuna fari ne tas, sannan kuma da baki. Ba irin kamar na, kamarna turawa ba zaka ga kamar fari da ɗan yalo yalo, baki baki ko ruwan kasa kasa ba. Ido na baki ne. Ciki, cikin ƙwayar ido na fari ne da baki.

Bangon launin bangon gininmu shine ruwan, ruwan, ruwan toka wato ruwan siminti kenan. Eh, idan anyi filasta yawanci ba a fiye samu ayi, a ayi, ayi, ayi fenti ba, amma dai za ka samu ko dai kowanne akwai filasta. Dan haka fari ne, fari ne dan ruwa-ruwan kuma ƙasa haka.

Eh, kujeru na tabbass masu daɗi ne kuma suna da laushi sannan kuma kalar launinsa ma yana da kyau a idon. Kujeru na suna da kyau sosai ƙwarai da gaske kuma ina da, ina alfahari da hakan domin hakan tabbas ne abu na yana ban daɗi idan na kalle su kuma suna da laushi sosai.

Eh ina son zama kusa da taga musamman lokacin zafi. Nakan ɗan so, eh shigowar iska saboda shigowar iska, inɗan samu inɗan sarara saboda zafi amma lokacin sanyi kan ba na so. Asali marufe taga nake yi.